Lokacin shekaru wani shekara ne ina son. Ko wani shekara, koya shekaran yake ina son ta. Ina bawa ko wani shekara darajan ta. Matsaka na ke bada kowane shekara daraja. In bashi darajan shi, nayi abun ya kamata. Inda nake bawa kowane shekara kenan. Bana yarda ban bawa kowane shekara lokaci wa. Bawa shekara kowane lokacin ta, eh a yayinda nake son ta. Hita nake bawa shekara a kowane lokaci da nake ina matsakar gyara su. Matsakar kara musu da abubuwan da nake so in kara musu shekara na. Shekara shekaran watan farko, shekaran watan biyu, shekaran watan uku shekaran watan hufu shekaran watan biyar haka nafi sonsu.

Ina shan ruwan 'ya'yan itace. Ko wane lokaci ina shan ruwa. Ba na yarda ban sha ruwa ba. Ko ruwan 'ya'yan itace, ko wani 'ya'yan itace ba na sha. Amma idan ruwan itacen 'ya'yan kwakwa, 'ya'yan kwakwa haka idan ka fasa shi, tunda akwai ruwa a ciki, idan ruwan 'ya'yan kwakwa nake sha. Amma ban gan irin ruwan, ruwan da zan sha yawan a cewa ruwan bashiba. Ina so wai 'ya'yan kwakwa ne? Saboda ruwan 'ya'yan kwakwa sha akwai daɗi. Akwai zafin da za ka samu a ciki. Na 'ya'yan itace wasu ko wane irin za ka sha ba. Ko wani iri za ka samu ma. Shiyasa ba na shan ko wane ruwan 'ya'yan itace. Ba kowane yake da kyan sha ba. Akwai masu kyan sha, akwai marar kyan sha. Sai sa.

Na fi son kayan zaki. Kayan zaki yafi kayan gishiri dadi. Saboda kayan zaki, abubuwa na katambe yana ɓata mai girma. Kayan zaki abu ne masu kyau. Kana samun kayan zaki amma kata samun na kayan gishiri gishiri. Ka samu kayan gishiri gishiri kaɗan aka samu kana amfani da shi. Ko wani lokaci dai yazo ina amfani da kayan gishiri ko kayan zaki. To yanayin da dai abun ya kama ni a lokacin shine ke amfani da shi. Lokaci na amfani da kayan gishiri lokaci kuma na yi amfani da kayan zaki. Soye kayan zaki. Idan ka samu wani kayan zaki ba za ka so ya ƙare ba. Za ka so kowane lokaci ka samu kana amfani da shi. Kuma kayan gishiri shi ma haka, karɓuwan shi ma yake ta jin gishiri gishiri.

In ka ga saƙo, saƙura ka saƙo. Ah, ina guban waya. O ba, ban nan kawai ba. Dana kansu, kansu nan ne. WhatsApp da Twitter da Telegram. WhatsApp da Twitter, Telegram da zangi.

Kusa da taga, ina son zama kusa da taga. To zama kusa da taga abu ne da yana nan za ka so ka zauna kusa da taga ko ba ka so ka zauna kusa da taga ba. Kowane taga dai yana da yanayin da yake ƙatinsa.

Abincin da nake ci da safe koko oh dame um ake kiranshi, eh kunu nake shan da safe in na sha kunu da safe abincin sa naye ci da safe kenan. Kunu ba siga ba ƙosai, ba komai da komai ƙwanƙwada su, idan na gama shanyewa nan na je na wanke kofi na ajiye kofi sannan na zo na na nema wari na zona. Abin da nake ci da safe kenan. Masu kudi ke shan shayi da ti da biredi. Koko nake sha sannan ya taima, koko, kunu shi nake sha kowane safe. Idan na sha koko sai na huta na zo na ci na rana sannan in zo inci na yamma sannan na yi barci. Haka nake koyin kowane safe babu wahala. Kuma in ka ci haka ka ƙoshi baka samu wani damuwa kuma ba cikinka ya tafi haka samu kai baccinka.

Madara ƙwarai da gaske ina shan madara. Madara, madaran milk, madara ko ta nono, ko madara, madaran milk ko madaran nonon da za a sa fura da nono sannan ko kuma madaran da ake sayarwa a kasuwa. Idan ka je kasuwa ka siyo madara, idan ka je ka siyo madara sai ka fara shan madara. Ka fara sha haka kana jin daɗi. Madara abu ne da idan kana sha yana ƙara lafiya, yana ƙarawa mutum farin jiki, ya sa ka kana, kana fresh, kana ƙara kyau. Haka nan nake, madara ina shan madara ba, ba kaɗan ba. Ina samun madara ina sha sosai da sosai. Bana wasa da madara ko kaɗan.

Wayata ba ta cikin ajiya. Wayata na hannu na ne. Wayana ba ta cikin ajiya. Wayata na cikin hannu na ne kowane lokaci. Me yasa zan ajiye wayata cikin ajiya? In na ajiye wayata cikin ajiya ai, bana samun nayi amfani da shi ba. Wayata na annuna ne a kowace lokaci. A kowane lokaci ma dai ya kamata. To sai sa nake amfani da wayata a cikin hannu na, ba sai na sa ta a ajiya ba. Ajiya, a wurin ajiya, a yayin ka ajiye ta sai ka dawo ka ɗauke ta, zaka samu ka ɗauka ta. Amma idan tana hannun ka, komai zaka yi, zaka cigaba da amfani da shi. Kuma ba za ka samu wata matsala ba. Haka kuma, ka kuma na tafiya a yanda ka tsara. Yana hannun ka, babu kowane wahala da zaka samu ka sha.

Dangantaka a kasuwanci abu ne da idan ka iya shi, kasuwancinka za ta ta tafiya yadda ka tsara ta. Za ka daina nema yadda in wannan bai zo ba wancan za ta zo. Idan wancan bata zo ba wancan za ta zo. Wancan ta zo, wancan za ta zo. Dangantaka a kasuwanci abu ne da za ka samu ka faran ta sama rai, kasuwancinka ya bunƙasa. Saboda idan kana da dangantaka a kasuwanci, mutane da yawa za su so su zo wurinka su sayi wannan, su siya abubuwan da kake da shi ba ka da matsala. Saboda dangantakan dana da ƙarfi. Idan kuma aka yi dangantaka, bawanda zai so ya zo ya siya abu a gurin ka.

Safa kullum. Oh, safa kullum, aba ne mai kyau. Wanda ya dace kana sawa kullum. Musamman ma ga kankanan yara amma kullum kullum ba kullum ba. Wata rana sau daya, wata rana sau biyu, wata rana sau uku abun dai gadai shinan abun dai gashi nan dai, bansan ma meke faruwa ba Ana sani wasu abubuwan Sa muku mai kakesu. Yana tafiya yana gogewa waje ta. Yana sa ku mai a ru. Yana sa su ta tafiya yadda yake noma da noma. Sai sa aika nika tafiyar da shi. Bana yadda abun ya zaman tu ya yi daidai ba. Idan ya yi didan na ya fita.

Na fi son shan abun, abun shan eh me ake kiranshi Predator. Abin sha da ake ce ma Predator haka, abin sha inda na fi so kenan. Saboda indai ina shan abun sha in ko wani lokaci in na sha shi, zanaji ƙarfi. Idan na ji ƙarfi na samu sababbin abubuwa. Yana ƙara min ƙarfi wurin aiki. Wani lokacin baya sani, baya sani jin bayin aiki kuma. Da wannan abin shan da aka ce ma Nutrio, da shi ma idan na same su komai na ma yayi dai dai, ba ruwa na da wani abin sha in kuma su Coca-Cola ban son su nake ba. Na fi son abin sha da ake ce ma Predator da, da Nutrio in nan. Hollandia ma bani son ta na ke yi sosai ba. Wannan kawai kaɗai ma ya ishe ni a komai da na ke yi. Fisa na ke, buƙatan wannan ƙwarai da gaske.

To abincin da yake sa ni jin daɗi, in ga abinci da naman kaza da naman akiya, naman turkey, da naman kifaye aka sama. Nan lokaci na samu naman abincin shinkafa da wake haka yana sa ni jin daɗi, yana sa ni in kama abun da nake buƙata. Zai sa ni na ji wani iri, zai sa ni na ji abun ba daɗi. Sai da na samu, na samu harin can nan, daga samo wasu namomin da kaza dan ta cin nama, ina ci ina jin daɗi, ina ƙarawa ina ƙara kama ƙar ta ƙare. Sai sa ida na samu na abincin shinkafa da wake da miyan da aka sassaka suna nama da kifi da su abubuwan nan kifaye. Su ne ke sa ni jin daɗi, amma wani da ke sa ni jin daɗi kuma.

Ina share ɗakina ne ru-- zo, so huɗu a rana, so biyu a rana. Idan na share da safe, zan share da dare. Idan na share da dare, zan share da safe. To ina share ɗakina ne saboda bana son gan ko datti ko ɗaya. In naga datti a ɗakina bana jin daɗi ko kaɗan. Zan taji wani iri, ina jin wani iri. Ina jin wani iri a cikin ɗakinnna gan datti ko ɗaya. I sabon yadda inaga ko datti ko ɗaya. Na fi yadda naga ni ɗakina ne babu datti saboda idan naga ɗaki ba datti, kome nake yi a lokacin yana ƙara mun ƙarfi da zaa'a. Waɗannan ɗakina yana ƙara mun walwala da amma shudduwa. Ko ba ya shigo zai ga ɗakin nan na tsabsa babu datti ko guda ɗaya. Haka na muke yin ta ɗakina.

To, wutan lantarkin gidan mu abune da yake dubu goma sha takwas kowane wata. Dubu goma sha takwas kowane wata muke biyan wutan lantarki. Haba da wutan, --wutan lantarkin gidanmu nacin wuta kowane lokaci. Inda kwai wuta kayan da aikin wuta suke yin wutan lantarki suna kunne. Bama yadda ma kashe shi ko na ƙalilan siyasa wutan lantarkin gidanmu zaman to yake da tsada kowane wata sai mun biya dubu goma sha takwas. Yana dubu goma sha takwas kowane wata ba ƙaramin kuɗi bane kuma haka muke biyanshi ba fashe. Sai mun biya shi kowane wata, in muka biya shi kowane wata lokacin da muke samun. Idan ba muke samu, muke samu abin da muke yi. In ba mu samu mun biya ba, ba mu samu muyi abin nan ba.

Na fi son tufafin auduga. Tufafin auduga, abu ne, wanda idan kana da shi ya fi kyau. Abin tufafin auduga yana ƙara min in samu abubuwan da nake so. Kara ma'aunin da nake so kowane lokaci. Bana samun matsala da shi. Tufafin auduga, abu ne, wanda idan na same ta farin ciki ne. Wai na zama lamba na ɗaya. Shi yasa nake son tufafin auduga. Siliki babu daɗi. Auduga yafi daɗi. Kowane lokaci kana amfani da tufafin auduga nan ya fi daɗi.

Ba inda bana shan magani. Wani lokaci magani yana kai ni shekara, shekara, shekara ɗaya, shekara biyu. Bana yardar in kai magani. Bana iya shan magani kullum. Bana iya shan magani kullum, saboda in na sha magani kullum, yana sa min jini. Yana sa ni inji wani iri, shi yasa bana iya shan magani kullum. Wani lokaci zan yi kusan wata kafin na sha magani. Wani lokaci kuma, yana kai in ba ya kai dole da matsaka ba bana iya shan magani. Inda nake yake nan. Ko mamana ta san cewa ni bana iya shan magani in ba ya zamanto tayi mun dole ba. Hakanan nake sadar da tafiya na. Magani ba ne da na tsana wani lokaci. Ba lalle nake son magani ba. Hakanan nake.

Fashin saɓo, saɓo wani mai fitira wa alama. Ko ya kayi shi a lokacin zaka samu, zaka samu sababbin abubuwa. Zaka samu sababbun abubuwa, inka samu sababbun abubuwa. Zai yiyuwan ma daidai, baza ka sha wahala ba ko kaɗan. Shiyasa nake sha ma ban saɓo, sabo, fashe ansaɓo. Me yake nan, me yake nan, na rage na saba da shi. In babu shi bana iya tafiya, sai da shi nakeyin komai. In na yi da shi, na fi jin daɗin tafiya na. Na fi jin daɗin abunda nake kowane.

To yin taro a mako na yi shine sau biyu ko sau uku. Saboda taro a mako a bane da idan ba ka yi babu gaba babu, babu gaba babu himƙo. Idan ba haka nan ba, hakan taro a mako a bane da idan kana yin ta, za ka zamantu, ya ƙara maka jin daɗi, ya ƙara maka farin ciki, ya ƙara maka annaduwa. Hakan mako ba da yawa bane, mako a bane da idan sai watan makon ta ƙara dawowa. Shiyasa ni ke yin ta a sau biyu. Idan ba nayi ta sau biyu ba, bana jin daɗi. Idan nayi ta sau biyu, na fi jin daɗin komai na. Sai sa na fi son mako.

App da nake amfani da su da yawa ba ɗaya ba ne ba biyu ba. Ina amfani da su kamar Discord ina amfani da shi kowane lokaci. WhatsApp kowane lokaci ina amfani da shi. TradingView kowane lokaci ina amfani da shi. Telegram kowane lokaci ina amfani da shi. TikTok kowane lokaci ina amfani da shi. Saboda me? Idan ina cikin su, ina amfani da su ne ina samar da sababbin abubuwa. Shi yasa nake amfani da su kowane lokaci. Bana iya barin su. Kowane lokacin inka same ni, za ka gan ni na shige shi amma na fi amfani da WhatsApp. WhatsApp ne wurin da nake amfani da shi. Ban iya kwana ban yi amfani da shi.

Na magance matsaloli a wurin aikina. Idan naga matsaloli sun samu, sai na kira a kan kira taro, taron da za a yi. A fara taron da kowane aiki saboda ka gan matsaloli a bune. Da idan ana akwai matsaloli ba samun jin daɗi, sai na kira na ce to wannan matsalolin yadda za ta fiyaddar da shi, yadda za ta fitar da shi, haka za a yi, haka ne ba za a yi ba. Haka ce za a yi, inda ba za ta yi ba to haka nake magance matsalolina. Matsalolina ban yadda, zaman to na bar su ko da wasa. Ina magance matsalolina ne ƙwarai da gaskiya yanda addana wurin aiki zan magance. Na wa naje wurin aiki shi ma na magance. In magance su sannan komai zakaga ya fara tafiya wurin aiki.